Inda ni nake kare kaina daga sarau shine in akwai tashina tashina ko tashin hankali kusa da inda nake, ni zan bar wurin a taken, in nima wurin da yana nan safe inje in zauna in ɓoye don da shike. Ni ba mai son damuwa bane kuma ba mai son tashin hankali. Ni na yarda da wani abun da ake ce dashi a bi doka a zauna lafiya tau. Ka ga tashina tashina zai iya dauka ran mutum, zai iya jima mutum. Ba illan da zai ma ajikin ka har duniya ya tashi. Ba uban da zai ce ma kala ko gashi. So duk inda ake tashin hankali zai wuya ka ganni a wurin a take ana fara ɗaga murya ko wani abu zahaga na tashi a hankali na bar wurin. To tare da haka ahaka nake kare kaina da game da saro, game da abinda zai kamin damuwa ko wani abu yafi min. Wayansu zasu maka dariya wataran su ce ai kai masoraci ne, eh ka ce ka yadda yafi a ce ka tsira a kan kana wurin da anyi ana da damuwa sai a jima a banza a wofi kuma ba uban da zai ma maga.

Eh to ni ina jin tsoron ƙananan kwari. Don ƙwari ba abu mai kyau bane gaskiya shine maganan zai iya baka cutar da zaka je kana fama dashi a asibiti. So don a rabu lafiya kuma zauna lafiya kuma ka kiyaye shi. Naga ƙwari kashe shi nake ji. Bana so ya hau jikina don ba abu mai kyau kamar da yanda na faɗa tun daga farko. Zaka iya cije ka a kai ka asibiti kaje kana kashe kuɗin da bai kamata ka cancanta ka kashe ba. Ko sai zamana na rashin kashe shi da ba ka yi ba ko taurin kan ka ba. So ni gaskiya ina jin tsoron ƙwari shine maganan gaskiya. Ina jin tsoron ƙwari ba kaɗan ba. Bana so abin da zai tayarmin da hankali ko wani abu. So abun da ya haɗa ni da kwari ni kashe shi zanyi. Kar ya ma hau min jiki, ko ya hau min abun nan shine abun magana.

Launin da ni na fi so, in dai a maganan ɗinkin kaya ne, shine fari. Don farin kaya Alhaji ya yi, ya haɗu ba na wasa bane. Dai gurin ɗinki ne, fari. Dai ko a gini ne, ace ina gina gida yau ina son fenta gidana, shi mafarin nake so. In ka sa farin kaya akwai irin da mutane za su ma kallo, za su ma kallo dot tijo kuma mai hankali kuma wanda ya san me yake yi. Akwai inda farin kaya yake fidda ni. Na sa farin kaya gaskiya. Yana fidda ni, za ka samani kamar ni wani Alhaji ne da ya taɓa je hajji. Za ka samani ko ni wani mai ma ƙuɗi, mai kuɗi ne. Kuma a cikin muna, cikin sa kaya muna roƙan Allah ya kawo kuɗin da zai matching da kayan da muke sa. In ba haka ba, farin kaya kam ya haɗu. In ka sa farin kaya ɗinki tun ba kamar jumper ba, oh wane abun nan? Wane shugaban ƙasa? Za su tsammani kai wani bala, bala rabe ne.

To, a wurin aikin mu kayan aikin da muke amfani da shi, kaman da farko na ce ni admin staff ne. Abubuwan da muke yawanci aiki da shi ne kwamfuta da printer, da photocopy machine, shine da scanning machine. Abu huɗun nan kwamfuta, printer, photocopy machine da scanning machine then kuma sai internet connection kaman Wi-Fi da yake ba mu intanet na cikin ofis. Dana subscribing nashi monthly akwai abunda ake nufi da running cost. Running cost din shine kuɗin da ake turawa na ofis ɗin na wata. Duk abubuwan da ake yi, fefofin da ake printing, datan da ake siya ana aiki dashi. Ana hawan gyanan gizo da abubuwan da ake yi a ciki ake cire kuɗin ana yi. So, indai ofis na mu ne kwamfuta, printer, photocopy machine da scanner shi muke amfani da shi, kuma da Wi-Fi na intanet.

Yawan danginmu a gida mu huɗu ne. Akwai addana, akwai ni, akwai ƴaruwata, akwai Kaini na, maiɓi na. Mu guda huɗu ne amma cikin iyayenmu mu uku ne muke da rai. Ɗaya ta riga ta rasu. So addanan ɗin kuma ita ta, ita ne ta fari, na biyu mai binta ta rasu, ni ne na uku, sai ƙani na, na huɗu. Ɗan sai ƙanuwana, ƴaruwan mamana, maman ta da mama na uwa ɗaya, uba ɗaya. Ta girma da mu tun tana shekara goma aka kawo ta, tana zama da mu, ta girma hannun mu. Mu muka mata makaranta, muka mata kome. Ga shi mata gama makaranta ɗakin ni, nifi da yunifasti shekaran da ya wuce. So mu a gidan mu munanan huɗu. Ni maza biyu, mata biyu.

Wurin aikin mu yana nan fa, yana nan inda yake. Wurin da an haɗa mutane da yawa, kabilu da yawa, an haɗa Kiristoci da musulmai, yare daban daban, Bahaushe, Ɗan kudu duka a haɗa mu. Akwai mata akwai maza. Maganan gaskiya shine aikin mu yana tafiya da kyau. Ba ma ɓata rai da mutum, ba ma faɗa da kowa, aiki yana tafiya inda ya kamata. Ba a faɗa da juna, ana ganin ɗan uwa, kowa yana ganin ɗan uwa ko as ɗan uwanshi. Ba a cuta. In an zo wurin abun da zai kawo alheri dukanmu za mu haɗu mu sakai, mu yi aiki. In akwai kuɗi sai a raba ma kowa, depending yana position na shi. Gaskiya kuma ba munafurci. Ba abun da ya wuce haka kana aiki da mutane ka ga kuna da haɗin kai da su. Ba wani ƙananan munafurci, ba wani ƙananan maganganu. Gaskiya ba abun da ya fi haka. Shine maganan gaskiya.

Ta inda ni nake jin hayaniya shine akan hanya. Na da daga aiki. Don wurin aikinmu ba a hanya yake ba, yana cikin lungu. Don sai in keke napep ma ya ajiye ka a hanya, sai ka ɗan taka kamar minti biyar a kan hanya kafin ka isa wurin aikinmu. To, ni kuma inda ni nake jin hayaniya shine in na dawo akwai shagon mu yana kan hanya. Na dawo da yamma ina zama a kan shagon mu. To shagon mu ɗin kaf dab yana zam, yana kan titi, yana kan wani junction. To, motoci wucewa suke ma shuna ba iyaka kullum. Hanyan da, da ya shiga cikin gari ne. Kowa wucewa yake yi. To, inda ni ke nan nake jin hayaniya. Surutu yana fin yawa in kazo kana, kana tsaye a kan hanyar cen. Wata rana in an kira nima bana iya ji. Sai na ɓoye na shiga ciki, naje nayi, nayi abun, nayi kiran ɗin a gefe. In ba haka ba surutun zai sa ni barin iya jin abun da ake faɗa ba. To, ni daga haka ne nake jin hayaniya. Amman dai a wurin aiki na wurin aikin munanan shu, very shuru.

Kai ni na fi son tufafin auduga. Don da shike auduga yana da laushi kuma yana da daɗin wanke kuma yana da daɗin sa jiki kuma zai sa iska shiga ma jiki. Amma kaga silki kai sai a hankali. Mani gaskiya son in aje min auduga da silki zan ɗauka auduga son dubu in bar silkin don baya abun da zan yi da silki. Auduga yana da daɗi ko garin wanke wa ko gugawa ko sawa ma za ka ji shi zamzam a jikinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma kaga silki ko abun nan kai shi fa sai a hankali. Ina gashi rme ne shine maganar gaskiya. Auduga ya fi tafiya gaskiya shine maganan gaskiya. Auduga yana da kyau sawa. Ko a mutane masu gan kama inda yake a jikinka. Akwai inda in ka sa shi zai yi za ka ji ya kwanta a jikinka. Ba tashi waye yake ba. Amma kaga silki sai a hankali. So ni in aje auduga da silki ne auduga zan ɗauka. Yauwa shine maganar gaskiya.

Abun da nake yi don nishaɗi shine zuwa buga wasan ƙwallo, zuwa buga wasan ƙwallo. Ba abun da na fi so kaman abun da Bature yake nufi da shi shine football. Inje in buga wasan ƙwallo yana min daɗi. Lokacin da nake so na yi nishaɗi, ba abun da nake tuna ko yake zuwa min kai da wuce buga wasan ƙwallo. Yana sa ni in manta da damuwaye na, yana sa ni kuma, mm, karanta na daban wasu abubuwan da dama ke kai na. Ban da shi kuma, abun ko da na fi so kuma na nishaɗi na biyu shine zuwa club, inda ake ce club. In jai inyi rawa, in dan shafee, in sha giya, in manta da damuwaye na, in haɗu da abokai na. Ba ma mai kwantar min da hankali kamar zuwan club na. Gaskiya shi ya fi min son dubu. Yana sa ni in manta da abubuwan da dama, na riga na, na tuna, in haɗu kuma da abokanaye arziki da abokanaye girma tare.

Gudu na fanka da na fi so shine gudun na biyar. In kure shi in aje shi a na biyar. Kaga ina sa shi sai dai inji ɗakin na wup wup wup kawai ba wani abu sai tafiya. Balantain yanzu da muke cikin zafi. Ko na biyar in man kas kure shi ma baya diyi kamar ka kunna fanka. Abun sai a hankali. Amman dai namban da nake so shine na biyar. Kure shi a na biyar ya dinga guduwa kawai, ya zaman na kaman fankan zai faɗi a kaina. Sai ka ji ko ina yana girgiza. Gaskiya ina son kure fanka a na biyar in bar shi. Amma wata rana yana, yana guduwa za ka ji kamar zai faɗi wa kanka. Shine matsalar ke nan. Amman ba da tare da aka ba, ka bar ni koya na biyar. Na biyar shi yafi min gaskiya. Gudun na biyar shi yafi min. Ba na wasa ba. Gudun fankan na biyar na kure shi daɗi ɗake min sai ya buso min duk iskokin da yake ɗakunan. Kuma za ka ga ɗakin zai zo na zamzam. Amman yanzu da ake zafi ma bari ka ji. Ɗakin yana wannan ba. Yaɗo.

Eh maganar gaskiya kam ina yin aiki bayan lokaci abunda ake nufi da shi ba toh yake nufi da shi kenan da overtime. Watara na a wurin aikin mu in aiki ya kure in ana neman emergency. Ina iya daure in siya niyi in yi aiki in tabbata an gudanar da aiki an gama shi. Don kar kazo a dawo gida ana kiranka ace "ai wannan abun ya kamata ayi shi ba ayi shi ba kaga ya dawo damuwa ba." To ni na siya watara na in yi aiki bayan lokaci ya kure. Karfe huɗu kaman in da na faɗa muke tashi amma watara na inayin aiki zuwa biyar da ko shida don tabbata an gama an gama ayyukan. Ba da haka ba zaka iya ka dawo sai kaji kuma masu gidanka kome gidanka ya kira ka yana ki yin wani wani magana wai wai aikin da bai ba a karasa ka ko gama gashi yana riga da wani abun. To shi ne ina iya siya in tabbata an gama da shi watara na amma ba kulli yaumi ba. Anyi shi sai in dawo gida kawai in zo in zauna.